Eh, gaskiya muna da madubi da yawa a gidan nan. Madubi zasu irin kai guda shida haka ko guda biyar, gaskiya muna da madubi. Sabida ana ɗan akwai mutane sosai so kuma kowa daman yana san ya dan leka fuska. Kun san gida da mata so daman adon kwalliya ke nan, har su dinga fuska. Sai wanda kwalliyan yayi da wasu ƴan abubuwa. To gaskiya akwai madubi a gida. Gaskiya maka nan dudduba fuska. Amma madubin zasu kai goma. Aje madubi a gida akwai amfani. Ko don kallo kwalliya, nima haka in zan ɗan taje kai na, madubi nake dubawa. Ai amfanin shi kenan. Misalin ka danga yane ka fito ko ka yi shiga mai kyau ko kuma shi gan na ka beyi ba. Wasu daga cikin amfanonin madubi kenan, kaɗan duba shi ganka kaga yanda kake ciki amfanin madubi, a'a madubi guda bakwai zuwa goma haka muke da su.

Eh gaskiya, buri na buri na a aiki shine a ce na ma kamfani na aiki na samu masu abin da suke so. Gaskiya, Wannan shine matuƙar buri na ma, babban buri na kenan aiki. Dan gaskiya, rashin a ce an ɗauke ka a aiki baka da wani buri a aikin to babu amfani. Amma gaskiya wannan yana daga cikin burukan da suke cikin manya-manya. Kaman a yanzu haka, babban buri na a ce kamfanina sun ƙara bunƙasa, sabida su bunƙasa yanda ake so. To ka ga irin wannan bunƙasan yana daga cikin abubuwan da masu amfani. Se a ce kamfanina sun zo suna samun kuɗi, nama shi burin a ce burin aiki, burin ka a aiki a ce ka samu abin da kayi ka zo nema. To irin kamfanin da nake masa aiki, inda nazo neman aikin, inda nake ma aiki an samu kuɗi da wasu abubuwa. To gaskiya wannan yana daga cikin buruka na si da wasu yan abubuwa. Kuma akwai tsafta da wasu abubuwa saboda ni buri na ba in ga wajen aikin, buri a aikin ba. A aikin ace aikin yana tafiya a tsaftace, ba wani kwara-kwana, ba wani wasu yan abubuwa haka. To shi ma irin wannan abun gaskiya yana da matuƙar muhimmanci sosai, yana da matuƙar amfani. Irin wannan abun shine yafi kowane irin wasu abubuwa yan muhimmanci da wasu yan amfani saboda kowa yana son ya ga komi yayi kyau, komi yayi tsafta kuma aiki ace ya tafiya yanda ake so. An samu yanda ya kamata. To irin wannan gaskiya sosai nake daga bukatan wannan, ina jin daɗin irin wannan abubuwa gaskiya saboda suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci, abubuwa masu amfani, abubuwan da ya kamata. Gaskiya irin wannan ma ai sune asalin buruka na wajen aiki. Fashi aiki nama burin ka, ka samu abun da ka je nema. To kuma wannan buri in ka samu shi yana angawa. Wannan shine buri na.

Eh, ina yawan biyan kuɗi ta waya gaskiya. Musamman a ce kuɗin sa caji ko kuɗin tura wa mutum gaskiya nakan yawan tura shi ta cikin waya. Musamman ma mutane irin da sassafe koh daddare haka, irin lokutan da na fi yawan tura kuɗi ta waya. Saboda shi tura kuɗi dama ta waya, ko kuma in ce biyan kuɗi ta waya yafi komai sauƙi. Yanzu irin kowa ma tanan aka fi ganewa, tanan yafi sauƙi, tanan yafi irin muhimmanci da wasu abubuwa. Kana zaune hankalinka a kwance, hankalinka a natse, ba wani tashin hankali, ba komai. Ka samu kwanciyar hankali, ka natsu ko ba haka ba ne, sai ka samu sai ka tura. To shi irin wannan shine yafi komai ma sauƙi saboda a natse ka samu ka yi shi. To irin wannan shine amfanin biyan kuɗi ta waya gaskiya. Yana da matuƙar muhimmanci sosai kuma yana da matuƙar amfani saboda yafi kowane abu sauƙi, yafi kowane abu samun kwanciyar hankali. Ai yanzu ma yanda aka samu wayewa kowa dai yana yawan biyan kuɗi ta waya ne. Saboda in ba ta waya mutane suka zo su ka biya ba, kafin ka je ka samu wani sai ka zo ka ɓata lokaci, sai ka zo ka yi wasu yan abubuwa. Amma in ka samu ka biya kuɗi ta waya, to ka ga wannan yafi ma sauƙi, yafi ma samun natsuwa, yafi ma samun kwanciyar hankali gaskiya. Ni na fi yawan, yawan biyan kuɗi ma ta cikin waya saboda musamman ma a ce kuɗi masu nan yawa ko kuma masu nan wannan ta waya nake samu in yi wannan biya. Kafin ma in je nema mutum na ɓata makayan lokaci amma zan iya kiran mutum ko da baya kusa da ni, ko da yana nesa ko a ce mutum yana birnin Amurka ne ko daga birnin Amurka zan iya samu in tura wa mutum. To, ga ni da nake birnin Najeriya to zuwa Amurka ai an sami sauƙi kenan. Amfanin biyan kuɗi ta waya kenan gaskiya. A ce irin kuɗin NEPA, ana gidan hankalinka a kwance za ka samu ka yi wannan biyan, ka yi wannan ka tura musu kuɗin nan. Shi ma yana da matuƙar muhimmanci, shi ma yana da matuƙar amfani kuma yana da matuƙar sauƙi gaskiya. Bayanan sune ta inda nake samu nake yawan biyan kuɗi ta baya kenan. Ba wani wahala, ba wani samun, ba wani kwanciyan, ba wani tashin hankali. Hankalinka a kwance, hankalinka a natse, kana cikin kwanciyar hankali, kana cikin natsuwa za ka samu ka yi shi gaskiya. Ni ta haka nake samu nake yawan biyan kuɗi ta waya. Kuma ni na fi son na iya biyan kuɗi ta waya wannan shi ne.

Eh gaskiya nakan buɗe taga. Nakan yawan buɗe taga a cikin ɗaki gaskiya saboda zafi kuma shi dama muhimmancin buɗe taga. Ko da idan lokacin zafi ne ko ma dai wani lokaci ya kamata a ce ana dan buɗe taga sabida iska yana ɗan samun shigowa cikin daki sabida idan babu iska a ɗaki, ba lallai ka samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali ba ɗakin ma ba zai zana zaman ba. Amman idan ka samu ka buɗe taga to kaga kaɗan samu wannan natsuwa kenan ƙofa a buɗe taga a buɗe to kaga ɗakin zai yi muku daɗin zama. Za a sami annashuwa. Daman shi taga a ɗaki amfanin shi kenan a buɗe ba wai a bar shi a kulle ba. Kuma ni gaskiya mutumi me wanda nake ɗan son iska. Ina yawan son in ga taga ma a buɗe. Bana yawan son in zo in samu taga a rufe. Gaskiya ina yawan gani an samun taga a rufe aka ɗan samu matsala saboda ina son iska. Ina yawan barin taga a, a buɗe.

A'a gaskiya bana ƙoƙarin jure barkono mai yaji sosai saboda barkono mai yaji ba ƙaramin zafi ke yi ba. Kuma ni dama ina da ɗan ulcer dama bana son kuma in ci barkono mai yaji saboda yana tada mun da ciwo. Gaskiya yana tada mun da ciwon da nake yi kuma dama saboda rashin lafiya na ni gaskiya ina ƙoƙari ina kare ulcer irin abubuwan nan saboda barkono mai yaji zai iya illa a jikin ɗan adam, zai iya illa a jikin mutum. Gaskiya barkono mai yaji ba kowa yake son barkono mai yaji ba. Ai barkono mai yaji yana da illa, gaskiya yana matuƙar illa a jiki. Amma ina ɗan samun ƙoƙari in ɗan taɓa shi ko da de ba sosai ba. Amma dai bana son barkono mai yaji. Dama ba kowa yake son barkono mai yaji. Gaskiya nima ba wani son barkono mai yaji nake sosai ba. Akwai zafi, akwai raɗaɗi, akwai rushi gaskiya barkono mai yaji babu sauƙi.

Kai kalan tsintsiyan da nake so gaskiya na damu son tsintsiyan kwakwa saboda tsintsiyan kwakwa ya fi daɗin shara ya fi daɗin ƙaƙabe mun wajaje gaskiya. Tsintsiyan kwakwa akwai daɗin amfani akwai daɗin aiki saboda idan na zo ina amfani da tsintsiyan kwakwa ko'ina nake samu duk girman wuri duk girman wuri in dai zan yi amfani da tsintsiyan kwakwa duk girman wuri zan samu in share waje waje yayi fes waje yayi ƙalƙal. Shi tsintsiyan kwakwa gaskiya yafi daɗin aiki yafi daɗin share saboda mahimmancin ma tsintsiyan kwakwa da nake so zan sha share harda jikin bango zan share bayan na share jikin bango zan samu in share wajaje masu kyau wajaje masu amfani ko'ina da ko'ina be inda zai ke da ƙarfi inda ke da ma'ana to shima zan samu in share shi saboda amfani da tsintsiyan kwakwa. Gaskiya ina muntakar jin daɗin amfani da tsintsiyan kwakwa yafi mun daɗin aiki yafi mun daɗin amfani. Tsintsiyan kwakwa da shi nake amfani gaskiya bana amfani da wani tsintsiya bayan tsintsiyan kwakwa. Idan na yi amfani da tsintsiyan laushi sai idan na zo share wajen da bai da ƙarfi irin in zo share tiles hanai zan zo hanai zan zo da tsintsiyan laushi na in zo in sha share in ƙaƙabe shi kuma dama saboda waje ne mara ƙarfi waje ne wanda a hankali dama zan samu in zo in yi shi ba wani sosai bane to nan ne nake samu in ake amfani da tsintsiyan laushi kenan. Amari yawancin amfanin da na fi da tsintsiya gaskiya da tsintsiyan da tsintsiyan mai ƙarfi ne bada tsintsiyan laushi bada tsintsiyan kwakwa ne gaskiya wannan shine ansan tambaya na da tsintsiyan laushi bana yin amfani da tsintsiyan kwakwa nafi yawa amfani in zan sha sha da wajaje wannan shine ansan tambaya na da tsintsiyan kwakwa. Nana kwakan nan shine nake samu in yi.